Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula musamman lokacin bukukuwa da ranar Juma'a da kuma dai ranar da ake irin biki ko suna ko wani abu. To hula ma dai kala kala ce. Akwai hula wadda ake kiranta na sallah wa fesen kaf ke nan. Ita wannan ina sata musamman ma lokacin da nake aiki saboda rana. Ita wannan ana satane saboda takare rana. Shi yasa nake sanya ta. Fesen kaf ke nan. Ita wannan idan ina aiki ko da yaushe zaganta a kaina. Sannan kuma akwai hula irin ta gayu, irin ta biki. To su wannan akwai ƙube, akwai mahaɗu banki. Sannan kuma akwai wata wadda zaganta wata me ƙyalƙyali. To duka ina amfani da su. Ina amfani da hula sosai saboda wajen biki da in ina aiki. Kai haka nan ma kasa fai ba ma biki ba, za a gani nasa hula ina tafiya baruwa na abu na.

Wane launi bangogin ku suke? Idan na fahimci wannan tambayar tana tambaya ne a kan launin bango na gida ko na ɗaki ko kuma na tsakar gida ko ma dai irin bango dai haka, to ina nufin, ina tunanin kuna nufin launin shikenan. To launin da bangogin mu suke akwai launi mai ruwan madara, akwai fari sannan kuma ni inda ɓangare na yake akwai shuɗi. Saboda ina son shuɗi shiyasa wani bangaren bangare na, na bango nayi launin shuɗi. Amma za a ga launin gidanmu akwai ruwan madara, akwai, akwai fari, wani bangaren kuma akwai ruwan toka. To wa'ennan launinnukan kusan launi guda huɗu sune launin bangogin gidanmu. Kowane bangare ga launin shi. Wannan bangaren fari, wancan bangaren ruwan toka, wani bangaren shi ne aka sa ruwan toka da fari. Wani bangaren kuma fari ne zalla kamar misali ace cikin gida sai kuma ƙofar gida ita ce aka sama ruwan toka da fari. Cikin ɗakuna kuma an sa mai milk colour sai kuma bangare na na sa wani bangaren shuɗi. Kalolin bangogin gidanmu kenan. Ko ince launonin bangogin gidanmu kenan.

Menene abin sha da kake fi so? Abin shan da na fi so shine irin Coke. Ina son Coke sosai, saboda Coke ita ce mafi yawan abin da za ka ga nake amfani da ita. Coke ina shanta sosai, da kullum lokacin ma da a lokaci ɗaya sai in sha uku, biyu. Duk wannan lokacin ina amfani da Coke, musamman ma idan aka ce ta yi sanyi. To Coke ita ce abun duk da na fi so. Duk sauran dai sai dai kawai in sha, in ban samu Coke ba. Amma bayan nan akwai kuma lacasera. Ita ma lacasera ina amfani da ita, amma ita lacasera yanzu ban cika amfani da ita ba kamar Coke. Yanzu Coke ita ce abin shan da na fi amfani da shi. Saboda idan ta yi sanyi za ka ji tana rasa ma a cikin maƙogaronka. Shi ya sa nake amfani da Coke sosai. Coke ina son shan Coke. Ina fi amfani da su a cikin duk abin sha.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To, idan ka yi maganan muhimmanci, kai ma ka san duk wasu ayyuka indai suna da muhimmanci, akwai tsare-tsarensu na musamman. To, tsarin da ya fi, shi ne ake ɗauka. Idan aka ce wannan aikin yana da muhimmanci, to duk wani tsari da za ka bi, kana ƙoƙari ka ga ka ba shi muhimmancin shi. A misali, idan aka ce wannan aikin yana da muhimmanci, to tsarin aikin da zan yi, na farko zan samu mai kayan aikin shi na musamman. In na samu kayan aikin shi na musamman, sannan na biyu zan yi ƙoƙari na ga na ba shi lokaci na musamman. To, haka nake wannan tsari. Na farko in samu kayan aiki na musamman, sannan na ware mai lokaci na musamman wanda ko da a ce wani abu ne zai ƙibto, to wannan tsarin da na yi ba zai taɓa wannan aikin ba. Sannan zan ware ma'aikata wanda na san za su taya ni ɗaukan wannan aikin da muhimmanci, sai nayi aikin tare da su. Na ba da lokaci na aikin, na samu kayan aiki na wannan aikin, to ka ga duka wani tsari wanda ya zama mai-- na daban, to na yi wannan aikin. Yanda nake tsarin ke nan, sannan kuma zan yi ƙoƙari duk wani rubuce-rubuce da zan yi a kan shi, zan rubuta sai na ajiye. Saboda idan na zo kawai ɗauka zan yi nari kaɓin yanda ya kamata.

Menene abincin da kake ci da safe? Abincin da nake ci da safe shayi da biredi, shine nake amfani da shi. Shayi wani sa'in za ka ga na yi ƙoƙari na sa ma madara da milo, sai biredi. Sannan shi kuma wani sa'in nakan sha Lipton ne kawai da biredi. Sannan sai na yi wani dan abinci mai nauyi sai na ci. To wani sa'in ma ba ma na shan wannan, sai in nemi kunu. Amma wanda na fi amfani da shi shine shayi da biredi, shi nake amfani da shi. Amma wani sa'in zan nemi kunu na nemi abinci mai nauyi sai na ci. To amma idan ina sauri sai na je na sha shayi. To mafi yawanci dama bana tashi karyawa sai irin ƙarfe taran nan. To idan kuma kuna da aiki, kaga dama kunu a wannan lokacin ba zai yiwu ba. To shi ya sa nake ƙoƙari naga na yi amfani da shayi kawai. Amma ina son shan kunu. Amma abin da na fi karyawa da shi shine shayi. Shi nake karyawa da shi. Sha shayi da biredi da madara ko kuma in sha Lipton da biredi kawai shi kenan. Abin da na fi amfani da shi ke nan. Sai kuma da rana sai in je in nemi abinci mai nauyi sai in ci.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To a gaskiya nakan yi tafiya mai nisa da ƙafa. Saboda a yanzu haka zan iya tafiyar da hawar kilomita huɗu ba tare da na gaji ba. Saboda ina yin tafiya gaskiya mai nisa. Ace da irin tafiya ta cikin unguwa haka, to tafiya nake yi mai nisa. Saboda yanzu ma haka daga inda nake, daga gidana zuwa inda nake, na zo yanzu, gaskiya ya kai kilomita ɗaya da wani abu. Amma kuma da ƙafa nake tafiya ban ma san ina yi ba. Saboda wani sa'in nakan yi tafiyar da ta ma fi haka. Ina yin tafiyar da ta fi haka. Saboda yanayin aiki ma zai kai ka wani garin da tafiyar ƙafansu yana da yawa sosai. Shi ya sa nake tafiyar ƙafa sosai. Ina, na iya jure tafiyar ƙafa gaskiya. Ina tafiyar kilomita huɗu. Dogon zango ina yin shi sosai gaskiya. Ina yin tafiya sosai. Musamman ma idan aka ce bana gari. Idan aka ce bana gari to wannan ina yin tafiya sosai. Saboda wani waje in kuka je za su ga aikin da za ku yi ba a kusa bane. A can cikin wani waje ne daga inda za ku sauka. Idan aka ce nan ga masaukin ku, to za su ga wajen aikin yana da nisa. Kuma idan kace kullum za ku riƙawa abin hawa, to abin kuɗin da za ku samu zai ragu sosai sai ga kuɗin bai yi auki ba. Shi ya sa za ka mana tafiyar ƙafa. Shi ya sa daga na hannu saba, nake yin tafiyar ƙafa sosai. Abin da yake faruwa.

Yaya kake taimakawa mutane? Eh, ina taimakon mutane ta hanyar shawara, ta hanyar amfanin da ƙarfina, ta hanyar amfani da dukiya. Idan wannan shawara yake bukata daga gare ni, zan yi ƙoƙari na ga na bashi iya yadda zan iya. Saboda idan ka ba mutum shawara ma har yaje ya amfane shi kaga nan ma ka taimeki shi sosai. Shi yasa idan mutum ya nemi shawara daga gare ni, nake ƙoƙari na ga na bashi shawarar da ta dace. Sannan wajen amfani da ƙarfi, idan mutum ƙarfina yake bukata domin in taimaka mai, a misali a ce wajen ɗaukan mai kaya ko kuma in taimaka mai da matsar da wani abu ko kuma a ce tura mota, to nan ma na kan yi ƙoƙari na ga na yi amfani da ƙarfina na taimaka mai domin ya matsar da kayan nan ko kuma ya ɗauki kayan nan ko kuma in mota ce naga na yi ƙoƙari mun tura mai to ka ga nan ma na yi amfani da ƙarfi kenan. Sannan kuma idan aka ce amfani da dukiya, to nan ma na kan yi ƙoƙari na ga abin da Allah ya hore mun me mutum yake buƙata. Kuɗi ne? Sai na yi ƙoƙari na ga na bashi. In kuma wani abu da nake amfani da shi ne, sai na yi ƙoƙari na ga na bashi shima. Saboda idan ka taimakawa mutum zai ji daɗi sosai. Shi yasa nake ƙoƙari nake amfani da kuɗina, da aljihuna ko kuma wani abun da na mallaka ko kuma wani abu da-- ko kuma wani abu da yake so daga gare ni duk sai na yi. Ina amfani da ƙarfi, ina amfani da dukiya sannan ina amfani da basirata. Duka na kan yi amfani da waɗannan abubuwan domin na ga na taimakawa mutane.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, ni ba tela ba ne. Ni ba na ɗinki. Saboda ɗinki, kowa da irin pannin shi. Ni dai abin da na fi, na kan siyo kaya na bada a ɗinka mun. Abun da na fi iya yi kenan. Amma wai na ɗinka da kaina, ba na iya ɗinka wa. Saboda abokina yana ɗinki. Ni dai abin da na fi yi, na kan siyo kaya na bada a ɗinka mun. Abin da na fi iya yi ke nan. Abun da na fi yi ke nan. Ni dai, banni ta ɓangarena na sana'ar rodi da sauransu. To so na fi. Amma maganar siyan, amma maganar ɗinka tufafi, to wannan a bar ma masu aiki su yi aikin su. Saboda haka, shi ya sa ban ba, ba na yin karambani. Saboda kowa da irin fannin da Allah ya ajiye shi. Idan ka ce za ka shiga fannin wani, to ai ka yi shi shisshigi. Shi ya sa sai kai ƙoƙari ka bar kowa da irin baiwar da Allah ya, ya ba shi. Ka ga mai ɗinki, in ka gan shi yana wani aiki, to ai ka ga ba aikin shi ba ne. To saboda idan na ce ma zan ɗinka, to zan je na yi abun da ba daidai ba. Ko kuma na je na yanka abun da ba shi kenan ba. Ko kuma na je na ɗinka ƙasa da sama. A zo kuma na lalata kayan. Shi ya sa gaba ɗaya, na ke barma masu aiki su yi aiki da kan su. Ni kuma idan aikina ya zo sai nai aiki na. Amma ba na iya ɗinka tufafi. Ɗinka tufafi na kan ba teloli ne su ɗinka mun. Abun da na ke yi kenan.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakar muda shugaban aiki muna daga -dangantaka mai kyau saboda muna da alaƙa mai kyau da shugaban aikin mu. Saboda. Shi ba mutum bane mai girman kai, mutum ne mai wasa da dariya, mutum ne wanda idan kai ma ba dai-dai ba shi zai kalle ka ya faɗa ma. Shi ba mai riƙo bane, shi mai faɗan gaskiya ne. Shi idan ka yi aiki wanda bai kamata ba ma ba wai zai yi fashi da kai ba ne. A'a, zai nuna ma yanda ya kamata ka yi ne. Idan kuma har da gangan ka yi, to zai nuna maka ya kuskure. Sannan ba zai yi fushi da kai ba, zai yi ƙoƙari yaga ka gyara. Shi yasa to ni musamman mani da muke da alaƙa mai kyau da shi, za ka ga a haurorsu ayyuka wanda ya kamata wani ya jagoranta ma sai yace to nina je na jagorance su. Shi ya sa za ka ga Tamu ta zo ɗaya da shi saboda ya ce ina mai abun da yake so. Saboda zaka ga tafiya ma da muka yi wajen aiki to duk wani abu na aikin ni hannuna ya bari saboda ni zan kira shi na faɗa mai ga abun da yake faruwa, ga abun da ake yi, ga abun da ake so. Shi ya sa nake da alaƙa mai kyau da shi. Shiyasa nima nake ƙoƙari na ga na kyautata mai. Ba na bari na ga na yi abun da ba shi ke nan ba. Na ke yin abubuwan daya kamata a wajen aikin sosai.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata sau da dama a rana. Asali ma, yau tun da na tashi nakan yi shige shige da ita. Na shiga nan, na fita can, na taɓa wancen, na taɓa wannan. Ina amfani da wayata sau da dama gaskiya a rana saboda waya ta zama kaman jinin jikina ne. Saboda idan ban yi amfani da ita ma bana jin daɗi. Shi yasa a ko da yaushe za ka ga waya tana hannuna. Ni bani da wani lokaci da zan ce gashi wa ina amfani da waya ko ban amfani da waya. A'a, in dai ina aiki ne kawai za ka ga ba waya a hannuna. Amma idan hakanan nake zaune, to gaskiya ko da yaushe za ka ga waya a hannuna ina dannadanne. Shi yasa ko da yaushe za ka gani da waya. Ba ni da wani lokaci in ce gashi so nawa zan taɓa. Gaskiya in na ce ma ga adadin da nake taɓa waya a rana to na yi ƙarya. Saboda ina waya-- ina taɓa waya fiye da yanda kake tunani. Ina taɓa waya sosai gaskiya. Saboda taɓa waya a wajena ko da yaushe ne. In dai ba aiki nake yi ba. To wani sa'in ma ina cikin aiki, zan ɗan tsaya sai in ciro waya in ɗan daddanna tukuna sai in maida shi. Saboda waya tana min amfani sosai. Nakan yi kira da sauransu dai. Asali ma wannan ma abun da nake yi da waya, ai ka ga shi ma abu ne mai amfani sosai. Saboda zai amfani mutane, ni ma zai amfane ni. Shi yasa nake ƙoƙari naga ina yin shi akai akai, ina yin shi a kan lokaci. Akwai lokacin daman da na ware, da ace akwai network a inda nake ma, to da a can ma zan riƙa yi. To amma saman da nake bawa sune, bawa network sosai. Shi yasa na zaɓi kawai a wannan lokacin idan na samu dama sai na zo nan. In ba hayaniya ba komai sai na zauna na yi.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne ta hanyar tattarawa. Sannan in ɗauko faka sai in zuba a kwandon shara sai in ɗauka in je bola a zubar. Sannan ita shara nakan, kafin na fara ma tattarawa, nakan samu tsintsiya. Idan na samu tsintsiya, sai ni koƙari na shiga sako da lungu da ko ina na gida in share. Sannan sai in shiga cikin ɗaki, da ma wani lungu da muke da shi duk sai na bi na share. Sannan sai in share bayi, shi ma bayi idan na gama sharewa sai in zo falo sai in share shi. Sai in ɗebo wannan shara na haɗa ta ƙofar gida da duskar gida sai na zuba a kwandon shara. Sannan akwai wata bola can ƙasa da almajirai suke zuwa suke kai bola sai na ba su sai su je su zuba da ita. Amma kafin nan akwai inda muke tarawa. Idan muka tara ta a wajen su kuma za su zo su ɗauka. Idan kuma masu motane suka zo za su zo su ɗauke sharan sai su tafi da ita. Amma mafi yawanci dai anfi tattarawa a zuba a kwandon shara sai a ba almajirai sai su je can ƙasan layi. Akwai wata bola a nan suke zubar da shara. Amma idan ba su zo ba nan ma sai a ƙara ajiyewa a cikin kwandon sharan kafin su zo.

Ana raba abincin ku da mutane? Eh, ya danganta da irin yanayin da abincin ya zo. Ina raba abinci da mutane, musamman idan aka ce abincin an yi shi ne domin mutane ko kuma ace na yi abinci da yawa wanda har zai iya isa mutane. Amma ba ma wannan ba. Akwai lokaci na musamman da ake dafa abincin da yawa yanda za a iya raba wa da mutane ko ma ba ma dafaffe ba, a kan saya ɗanye, sai a rarraba wa mutane, wannan shi ma daban. Sannan kuma akwai lokacin da za ka gan nafa abinci amma sai ka ga kun yi baki, to ka ga wannan ko ma ba a yi da su ba ko bai yi yawa ba ko ba sa san wa da su ba, to wannan ya zama wajibi daman ku raba da su. Wani sa'a imma za ka ga ba ma rabawa za ku yi ba, wanda za ka yi amfani da shi ɗin ne ma za ka ɗauka ka ba mutane ka ga, saboda baƙinka mutanenka ne, saboda baƙo rahama ne. Idan ya zo wajenka, to ya zama wajibi daman ka kula da shi, shi ya sa. Amma ba ma haka ba, akwai almajirai wanda za su raka ɗiban maharuwa zuwa aiki dai, to ka ga, wa in nan ma dole za ka rika raba abinci da su. Sannan ba, ban da ma haka a wajen aiki, akwa wanda za ka ga sai abu musamman na ci, za ka koyar raba da shi. Duka.

Kana samun horo a wurin aiki? Eh, ina samun horo a wajen aiki. Musamman idan aka ce wani sabon aiki ya zo wanda ba mu taɓa yi ba, to za a tara mu a nuna mana yanda za a yi. Sannan ko da a ce wa mun taɓa yin aikin, akwai yanayin yanda za a ƙara wa mutum basira da yanda zai ƙara ƙwazo, da yanda zai ƙara fahimtan abun da ya kamata yayi. Shi ya sa muke ɗake, din lokaci bayan lokaci idan muka je wani kamun kasuwa haka, za a tara mu a nuna mana ga aikin nan yanda ya kamata muyi shi, ga abun da ya kamata ne a wannan aiki ga kuma abun da ake so a yi. Sannan kuma in sabon aiki ne ya zo, shi ma za a tara mutane a nuna mana yanda muke, yanda ya kamata muyi. Musamman ace wannan ana so a lamƙwase kaza da kuma yanda ake so ya kai da kuma fitar shi yanda yake, ya kamata ace yana fita. Shi ya sa za ka ga an ware wasu mutane na daban ana koyar da su yanda ya kamata su yi. Ba zan taɓa mantawa ba, ko wani sabon injiniya da ya zo kasuwa yana so a mai wani aiki. To mafi yawanci duk ba ya iya irin wannan aikin ba. To sai aka ware mu aka ba mu horo akan wannan aikin, aka koyar da mu yanda za muyi aikin. Shi ya sa ko da muka je aikin sai bai bamu wuya ba muka yi abin da ya kamata. Shi ya sa na faɗa muku cewa ana bani horo a wurin aiki. Ana ware lokaci na musamman wanda za'a iya horar da mu a wajen aiki.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Eh, aboka nan su bani da matsala da su. Muna da alaka mai kyau. Dangantakar mu ingantacce ce saboda kusan abokanaina ne, wanda muka taso tare muke aiki da su. Shi ya sa bani da wata matsala da su a wajen aiki. Bani da wata gurbatacciyar alaka da su a wajen aiki. Duka abin da zamuyi muna yin shi ne kan mu a hade. Muna da abu, muna da kyakkyawar alaka. Muna da kyakkyawar dangantaka saboda ba wani rarrabar raba tsakaninmu. Idan wani bai gara abun abu a wajen aiki, wannan zai tunatar da shi. Idan wannan yayi ba daidai ba, wannan zai tunatar da shi. Shi ya sa ba wanda zai ce shi amma ba daidai ba ko kuma yane. Ko da wani abu ne na ɓacin rai yazo, ba wani wanda zai nuna ɓacere shi saboda duka ana tare. Sai dai mutum yai bayani na fahimta yanda za'a fahimtace shi amma ba fada, ba wani gaba, ba wani kace na ce. Kome muke yi muna yin shi ne kan muhalli saboda dangantakar da take tsakaninmu ba wai fitin na lokacin da muka fara aiki bane a'a. Tun kafin ba mu samu aikin, wasu da yawa ana tare. Kuma idan aka je aka haɗu da wanda ma ba a tare a lokacin, sai ya zama akwai fahimtar juna, akwai girmamawa duka. Idan aka ce wannan babba ne a wajen aiki to ana bashi girmanshi. Ba can wannan girma na shekaru, akwai girma na wajen aiki. Ko da ace wannan babba ne amma kuma wannan, ko da ace ya girma ne amma kuma wanda aka girma ɗannan shi matsayin shi ƙarami ne a wajen aiki to yana ba wannan yaron girma. Allah sa kun fahimce ni saboda duk girman mutum idan aka ce wannan yaron shine jagoran ku, ba na ƙari aka an bashi girmanshi a matsayin shi na jagora amma shi ma da yake ƙarami akwai girman da zai bada na matsayin shi kuma na wanda aka girma.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo ne ta hanyoyi da dama, ta hanyoyi da yawa. Idan na san da baƙo zai zo, to na kan yi ƙoƙari na ga duk wasu abubuwa na tanaje su. Dan na ce abubuwa, ina, ina nufin kamar abinci, abin sha, wajen da zai zauna da duka irin abubuwan da zanyi na tarbe shi. Idan har na zo na san da zuwan shi ke nan. Wani zaman, idan na san da zuwan shi, na kan je kasuwa na yi cefane, na siyo mai abubuwan daɗi kamar irin sifrut, wani ma har irin kaji haka nake yankawa. Wani kuma na siyo ko kifi ko nama ya danganta da irin baƙon da zai zo. Idan baƙo ne muhimmi, na kan saye kaza ma a yanka saboda in tarbe shi. Amma idan da baƙon wanda ban san da zuwan shi bane, to shi ma na kan yi iya daidai bakin gwagwago na domin na tarbe shi da ruwa da abinci. To ka ga tunda ba'a san da zuwan shi ba, ba lallai ba ne ace an sami irin su kaji, nama saboda baƙo da yaushe ba ne nake amfani da su saboda ya yi halin rayuwa. To amma idan har na san da zuwan baƙo, to na kan tarbe shi iya daidai gwargwado wanda duk sau lokacin da ya tuna wannan abun da aka mai zai ji daɗi a cikin ranshi. Zai san cewa lallai an tarbe shi da kyau. Sannan akwai wani abun da mutane suke cewa shimfiɗa fuska ta fi ta tabarma. Idan baƙo ya zo ka saki fuska ka tarbe shi da kyau. Ita ma wannan babban abu ne. Ba lallai ba ne ma wannan sai ka ba shi abin da zai ci. Amma wannan sakin fuskar da ka yi mai, to ya fi a ce ma kashim fiɗa mai tabarma ka ba shi abinci.